Kana shan madara? Eh, ina shan madara don ƙara karsashi, don jin daɗin rayuwana, don ɗanɗano mai daɗi da kuma yin cincin da wasu abubuwa da na ke yi da madara don in ji daɗi, in faranta ma kaina kuma in ƙara samun lafiya a jikina da jin daɗin rayuwana ba tare da na kwanta rashin lafiya ko wani abu ba.

Kana fi cikin tufafi? Eh, kana cikin tufafi saboda duk lokacin da na ɗauko sutura nakan sa ta min kyau a jiki kuma in ji daɗi in yawo na ingudanar da al’amurorin rayuwa na cikin sauƙi ba tare da aman wani kallo mai hankali ko mara hankali ba a cikin al'umma/ eriyata.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, ina tafiya kasuwanci daga nan gurare da dama don cimma buri na in biya ma kaina bukata, siyar da siyarwa, in je in siyar sannan in siyo kuma masu siya su zo wurina in saran musu su ma su siyar don samun sauƙi don kuma duba ingancin wanda na siyo don kyawun shi, don sanin ingancin shi da ya kamata nake gudanarwa ba tare da na sha wahala ba.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Eh, ina yin kuka lokacin yankan albasa dan karfun ta yana shiga ido na, yana wanke min cutar ido na. Ina jin daɗi a lokacin da nake zubar da hawaye dan samun lafiya da karfin ido da albasa take da shi, da kuma ƙara ma mutum wasu sinadarai a cikin jiki da lafiya, da fito da tufofi kamar gashin kai da wasu abubuwa ga jikin ɗan adam.

Menene mafi muhimmancin a kasuwanci? Mafi muhimmanci a kasuwanci shine sanin darajan kostoma. Wanda in mutum yazo wajenka ko baiyi niyyar siya ba, zaka tarbe shi da wasa da dariya. Idan ma kana da ruwa zaka bashi ya sha. Kana nuna mai kayan ka, kana mai wasa, kana dariya. Kafin ka sani, mutum ya dauke ka hannu bibbiyu. Zaije shima ya ringa yada ka yana cewa wane ya iya kasuwanci. Kanada alkawari da cikawa.

Wane irin yanayi kake fi so? Irin yanayin da na fi so na fi son yanayi lokacin cikin hunturu, lokacin da ba a cika rana sosai ba, sanyi sanyi, saboda lokacin na ke samun jin daɗi in biya ma kaina buƙata da abubuwan da na ke masu daɗi da na yanayi mai juyayi ba tare da na ba ma kaina wahala ko wani yanayi ba. Yanayin da ya ke sani in ji daɗin rayuwana babu takura babu zafi sai in ji komai idan na yi shi ina cikin jin daɗi ba tare da kuma kayana sun yi dattu ba.

Kana cin salat? Eh, ina cin salat a cikin abinci don ƙayata abinci na yayi kyau, na ji daɗi, ya ƙara min lafiya, ya sa ni na ji daɗin da ban taɓa ji ba, ya ƙara min ƙarsashi da kuzari a cikin rayuwa na.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Dangantakana da abokanan aiki, girmama juna, kulawa, sanin ya kamata, ganin kima da daraja da ɗaukaka, da yanayinda kowane wanda kake aiki tare dashi zaizo ya baka iko da gadara da nuna maka fahimmancin sanin abu a lokacin da kake kasuwancinka ba tareda ka ɓatama wani rai ko wani yaji haushinka a lokacinda kake gudanar da magana ba.

Kana tafiya da sauri? Eh, ina tafiya da sauri. Barin ma a ce kwastomana ya zo wajena siyayya babu abu. Zan ruga da gudu zuwa wajen ɗayan shagon mu dan zuwa in nemo mai abin da yake so. Dan wata rana idan ya zo zai iya zuwa wajena ya tambaye ni ko da zai samu wannan abin da bai gan shi a gurina ba. Yana da tabbacin zan iya zuwa in je in nemo mai abin da yake so. Ba tare da ya tsaya ya yi wani tunani ko rashin nazari a kaina ba.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina tabbatar da ingancin aiki a lokacin da na siyo kayan aiki na fara. Na san me na siyo mai kyau ne, kuma na zo na haɗa shi a bani kuɗin da nake so in caje su, saboda komai na yi abu ne da shi mai tsada, mai kyau, mai inganci yadda zai ɗau tsawon lokaci ana amfani da shi ba tare da an koka irin aikin da na yi ba.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo a lokacin da nake shigar da wani sirri nawa don ɓoye shi bana son kowa ya sani don faranta maraina da biya makaina bukata ta sirri ba tare da wani ya sani ba ko kuma wani ya zo ya inkari akan abin da na faɗa don in ɓata masa rai ko kuma don ya jawo shi ba. Ina son gudanar da al'amurori na cikin sauki da rufin asiri.

Yaya kuke aiki tare da kungiyar? Muna aiki tare da kungiya ne don gudanar da jimllar kan al'umma a wuri ɗaya don sanin ya kamata da tunasar da juna wasu abubuwa da muke a ƙungiyance don samun yanayi mai kyau da amfani me inganci a tsakaninmu. Kamar in ce, wata wani abu ya same ta na abin tausayi. In muna da kungiya, mu kan iya haɗa wani abu masu mahimmanci don mu je mu biya mata buƙata, mu dan rage mata raɗaɗin da ke damun ta a cikin zuciyarta ba tare da ta ji haushi ba ko ɓacin rai.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Ina tsarkake gidanmu sau da dama. A duk lokacin da na shigo, na ga datti ko iska ta janyo abu, nakan iya ɗaukan tsintsiya ko wani abu don na share. Na biya ma kai na buƙata hankali na a kwance ba tare da na ga datti a waje ba, don ni ma'aboci tsafta ne mai son gyara gurare a gurare.

Kujerunku sunada daɗi? Eh, kujerunmu sunada daɗi. Dan akwai katifa a jikin kujerun suna da laushi, masu sauyawane a duk lokacinda kaso ka sauya motsinka da gudanar da aiki mai daɗi ba tareda kasha wahala ko takuran aikinka ba.

Kuna samun horo a wajen aiki? Eh, muna samun horo a wajen aiki, tunda horo ya kasu kashi biyu. Kamar in ce muna koyon aiki a wajen. Ogunoninmu suna horar da mu mu iya aiki sosai, su bamu kulawa, su nuna mana yadda zamuyi sosai da sosai don mu iya aiki, mu taimake su, su taimake mu. Sannan kuma muna samun horo idan bamu zo aiki da wuri ba, sukan iya zane mu, mu ji a jikinmu ko ba daɗi. Kaman kacin haka don mu guje na kuskure daga wurarensu.

Me kake ji ranan biyan albashi? Ina jin daɗi sosai saboda ranan da nake sa ran za in sa kuɗi in je in kashe matsalolina, in biya makai na bukata a cikin sauƙi ba tare da na takura wani ba ko kuma wani ya san lissafina. Saboda ranar biyan albashi rana ce da take sa raina yayi haske. Naji daɗi nai juyayi in rinƙa ganin babu wani abu da ke damu na ba tare da na ɗaura ma kaina wani takura ko hantarar kai na wani abu ba. Ina jin daɗi sosai da sosai a rayuwa na.